Ina kula da gashin kai na ya danganta wani lokaci a sati nake zuwa in wanko, in yi kitso, ya dai danganta wani lokaci kuma in je a yi mani salon domin in gyara gashi na ko kuma in wannan in yi abun da ya kamata.

Sa hannu na yadda yake idan na rubuta ma a cikin ma ɗin sai in rubuta a, a cikin a ɗin sai in rubuta na, a cikin na ɗin ne nake ɗauka sai in rubuta na lule sai in ja layi. Shi ne sa hannu na yadda yake ke nan. Haka sa hannu na yake.

Na'am. Zan iya kunna wuta. Ya danganta da kowace irin wutar ce. Akwai wutar lantarki, akwai wuta irin ta icce wadda ake sawa icce a ƙyalla da a shana. Akwai wuta irin ta gawayi wadda ake kunna saba a cikin jikokuwa ko irin cikin mangal dinnan. Na'am, ba wutar da ba zan iya kunna ba.

Ina amfani da app na Facebook, ina amfani da app na WhatsApp, ina amfani da app na Snapchat, ina amfani da app na Instagram, ina amfani da Twitter da sauran su.

A'a gidan mu babu wafi, gaskiya gidan mu babu ba a gidan mu ba ma mu ko a unguwan mu ma babu. Maganar gaskiya a gidan mu babu wafi, gaskiya babu shi. Wafi dai in ka gan shi bai wuce in ka je irin manyan wuraren nan shine zaka samu wafi.

Kai ai gaskiya ranar haihuwata ina haɗa abubuwa da ya kamata wanda ya danganta na farin ciki da masoyana da abokan arziƙi. Zani samu cake da lemu. Masoya na zasu zo wasu su kawo mani filawa, wasu su kawo mani shadda. Ya dai danganta da abin da na samu.

Na'am, ina cin citta a cikin abinci. Ya danganta da abincin da zan ci. Akwai abincin da kamar in zan yi tuwo miya kuka, ina daka daddawa da citta in sa. Idan taliya ce, sharɓi shakiya taliya Hausa, ita ma ina haɗa da citta in daka.

A'a bana rera da waƙa lokacin wanka. Zan yi shiru har lokacin da zan idar da abun da nake yi a ban ɗaki. Amma ba a waƙa gaskiya a lokacin wanka. Zaka shig, in ka shiga ban ɗaki zaka yi shiru ka idar da abun da kaje yi sannan ka fito.

Na'am, ina yin karatun lokacin kwanciya bacci ya danganta gaskiya. Wani lokaci ina karanta ma suratul Tabara da suratul Falaq da suratul Nas, da ƙulhuwallahu da ƙulya, da Al-Rahman, da suratul Waqiah, in bi da sauran addu'o'in da ya kamata.

Ya danganta, ya danganta da kalan aikin. Akwai aikace-aikace a cikin gida, sannan akwai aikace-aikace irin wuraren wurin aiki ofis kenan. Ya danganta da irin wurin aikin.

Um ina tafiya kasuwanci. Wani lokacin zan fita in tafi ƙwadago. Wani lokacin zan tafi kasuwa in je in sayar da abubuwan da ya kamata irin su daddawa, kuka da sauran su.

Ya danganta da sau nawa aka yi tarurruka ko na bikin suna ko na bikin haihuwa ko na bikin walima ko kuma irin na bikin ofis ko bikin naɗin sarauta. Ya dai danganta.

A yi gaskiya, ya danganta. Ita waya ba'a cewa za a yi aiki da ita sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku, a'a. In an ce za a yi amfani da ita irin wannan gaskiya mutum zai yi ba daidai ba. Ita ai kullum tana riƙe a hannunka saboda ita kamar security ce.

A gaskiya ina ma za a haɗa zafi da sanyi. Yanayin sanyi gaskiya ya fi da yanayin damina. Ina son su sosai ba kamar irin yanayin zafi ko bazara ba a'a. Ina son yanayin sanyi sosai da yanayin damina gaskiya.

Teburin gaskiya ba karya ba fallasa kuma babban yana da tsayi kuma yana da fa'di. Sananan akan jera mashi kujera sama da huɗu a wurin wadda kowa zai ɗorsa wurin zaman shi ya jawo duhuwa shi. MashaAllah.

Na'm muna sayan kaya a yanar gizo kamar irin Jumia ake ce ma abun ko da Temu dinnan muna sayayya a wurin gaskiya kuma ba laifi kayansu suna da sauki Alhamdulillah ba kin gwargwado gaskiya.

Gaskiya dangantaka mun da abokan aiki yadda take alhamdulillah saboda ko ba komi ana zama na mutunci ana girmama juna. Sannan ya danganta kai a matsayin ka na ƙarami za ka girmama oganin ka su kuma a matsayin na ƙasa da kai su girmama.

Gaskiya a'a bana amfani da ajiya yanar gizo saboda ni ban ma san ya ake yi ba. Amma dai in nan gaba na san yadda ake yi in sha Allahu zan yi ƙoƙari nima in riƙa amfani da ita. Shine magana gaskiya bana yi gaskiya.

A'a, ba kullum ba gaskiya. Sai kamar idan za a turo mun wani abu ko kuma ni zan tura kamar irin takarda tunda ban iya amfani da wannan abun wanda ake ce ma "Xender" ba shine sai in kunna Bluetooth shine maganar gaskiya.

Ya danganta da irin ayyukan da ake magana. Akwai aiki na ci irin na gida, ma'ana kamar irin aikin kicin in na shigo irin yadda yin yadda na zo na iska kicin ko kuma irin aiki na tsakar gida ko aiki irin a sito.

Ya danganta da lokacin da aka gama gaskiya. Wani lokaci za a iya gama shi ƙarfe biyu saura kwata, wani lokaci sha biyu da rabi, wani lokaci ƙarfe uku, wani lok-- har kai har ma dai ƙarfe huɗu. Kai ya dai danganta da lokacin da gaskiya aka gama sannan mutum ya ciyi shi.

Jakata ta kuɗi na fi riƙe baƙa amma sau ritarin da yawa wani lokaci kuma ina amfani da brown, wani lokaci kuma ina amfani da ja, wani lokaci kuma fara yadai danganta da kalan kayan da zan saka a jikina.

Lokacin da ruwa yake zuwa, ina zauna in yi zikiri da hailala da sallah da addu'o'i. In zauna in yi addu'o'i, in yi ruku'o sosai sosai wurin Ubangiji kamar raina zai fita saboda shi ne mai amsa addu'an bayanshi.

Ina son in ga na canza abubuwa da dama na farko. In ganni na canza takalmi, da hijabi, da riga, ta sawa, doguwa, da gyale. In ganni dai tsaf tsaf in zan shiga wurin aiki. Ina son in ganni na sha banban da mutane da dama.

Sosai ma ana samu saboda ko ba komi idan mutum ya je a lokacin da ba lokacin zuwa bane ana ɗaukan mataki. Sannan kuma ko ba komi dole ka girmama wanda ke gabanka kai kuma na kasan ka ya girmama ka.

Abincin da nake ci da safe ya danganta. Wani lokaci ina cin taliya in dafa da mai da yaji, ko kuma in sha koko ko fura, ko kuma in ɗumama ruwan bunu in saka citta da kalan fari da lipton sai in sha shi.

Ni ana biya za a iya biyan kuɗin cefane, kuɗin NEPA, kuɗin makaranta da dai sauransu abubuwa da dama. Tabbas ana biyan kuɗi ta waya ince waɗannan ma ai dus suna ciki.

Gaskiya na fi son fanka da AC saboda ita fanka kana tashi ka rage, ita kau AC sanyi ta ma kawai in ya buge ka ya sa ka ciwo wanda bai saba ba kaman mu da bamu saba da AC ba mun fi son fanka gaskiya. Ni dai na fi ƙauna fanka akan AC.

Eh, ina raba ayyuka. Akwai almajirai, yara, wannan zai yi shara, wannan zai yi wanki, wannan zai zubo shara, wannan zai ɗebo ruwa, wannan zai yi guga, wannan zai je sayan cefane, wannan zai je markaɗe. Kowa da aikinsa.

Na fi son gaskiya miya mai zafi saboda ita mai sanyi kamar yanzu yadda lokacin sanyin nan yayi. In kama ci za ka raka jin sanyi na shiga ka. Amma me ɗumi ɗumi kana ci, yan cikin ka su kansu suna amsawa za ka fi jin daɗi da natsuwa gabaɗaya da kwanciyar hankali.

Na'am, kullum babu dare babu rana, babu lokacin da bana sa turare saboda ni ma'abociyar turare ce. Ina fesa na feshi, ina shaha na feshi, ina shafawa kuma ina amfani har da madarar shi. Gaskiya turare duniya ne ga wanda ya san daɗin shi.

Gaskiya ni bana son tabarau, kuma ban taɓa sanyawa ba. Ban ma da shi, Ban ma da alaƙa da shi. Amma ina so in fara kokarin sawa saboda an ce ƴan gayu suna sa shi, in kana da kyau, shima sai ka ƙara da wanka yana mai mata kyau.

Tawada, irin wadda ake rubutu ga allo, baƙa ke nan. To ita nake amfani da ita ina rubutu ga allo kuma wasu suna yi ga takadda. Ya dai danganta amma tabbas ni da baƙa nake amfani irin wadda almajirai ke amfani da ita.

A'a haba zama ai duniya ne, ai zama ya fi tsayuwa saboda ita tsayuwa mutum zai gaji ƙahahun shi ma har ta kai gaba su ɗauka amma zama zaka iya kwanciya, kaɗan gyan gyada daga zauni ka miƙe da ƙahahun ka a ƙasa ba yadda ba a yi haba ai zama yafi zama ya fi tsayuwa.

Gaskiya banma san menene QR ba. Ya kamata inda ƙarin bayani mu san menene QR ɗin. Dan ni ba ma san menene gaskiya QR ba. Tunda nike ma ni ban taɓa jin QR ba. A yi mani ƙarin bayani ko kuma a bamu haske game da QR.

Na'am, muna da fanka a rufin ɗaki. A cikin ɗaki ba tabbas muna da fanka kuma mukan kunna mu sha abin mu, mu sha iska. To damma dai yanzu da lokacin da wannan sanyi yayi, yanzu ba a kunna fanka. Amma na'am muna da fanka gaskiya a rufin ɗaki.

Na'am, ina buga yin rubutu da sauri. Cikin minti biyar uku zan iya yin faji tabbas ina rubutu da sauri da gaskiya. Dan dandanan irin me ake cewa kama a ce shaf shaf ɗinnan gaskiya ina yin rubutu cikin sauri da gaugawa.

Ya danganta da lokacin da ta fito man a kaifafar ta, saboda wani lokaci zan iya yanke ta a cikin sati, ko sau biyu, ko sau uku. Wani lokaci ma in bata fito ba sosai, sau ɗaya a sati. Ya danganta da yadda take fitowa bas.

Tun ranar talata ko ranar juma'a, ya danganta. Kamar kasuwar yar kutungu tana ci ranar talata, ana shiga ranar talata. Ranar juma'a ma tana ci, ya danganta. So biyu a sati ma ni nake cin kasuwa.

Ya danganta da yadda aka samu abun da za a ƙilga. Wani lokaci iyan kamar dubu ce za a iya cewa ku raba mutum huɗu ko mutum shidda ko ya dai danganta ga yanan yadda aka samu abun. Shi ne bayani.

Ina cin awara ko gurasa ko in samu gyada ko aya shine dai ko hura Su ne dai abin da nasan ake saida a wurin amma in basu ba ko kuma wannan karago rogo kenan ko kuma danwake su ake saida.

Aaa su ya danganta, wani lokaci tun daga safe har ya kai dare kana amfani da internet dinka, wani lokaci kuma kwata kwata ma in ba'a data sai dai ka hakora baya daga kai, ka hau ko kana son ka hau yana gizo baka da dama shine bayanin.

Abun da nake yi da yamma shine bayan na gama tuwo da miya, zan gyara kicin ɗin da na yi, in share, in ɗaura yaɗan saurin tarkacen da na ɓata. Sannan in ɗauki alwala, in yi harama, in shiga ɗaki, in jira lokacin sallah yayi Shi ne nake yi da yamma.

Kyautar da nake son bayarwa gaskiya kyauta ban girma. Ina son idan Allah ya hore man ya wadata ni ya ɗaukaka ni in yi kyauta ban girma wadda idan na ba ta mamaki Wadda za a ce anya ni ce na ba da wannan ni in son samu ce in fara ba da kyautar kujera aikin hajji ko ummara.

A tabbas Azimun ina bacci sosai da rana. Yau ai bacci rana duniya ne, saboda ai sai ka samu kayi bacci rana sannan kake samun natsuwa da kwanciyar hankali. A'a bacci aimu duniya ne gaskiya. Alhamdulillah ina bacci sosai da rana.

Ahhaba gaskiya abincin da na fi so a rayuwa ta shine ina son danwake sosai sannan kuma ina son inci sharɓu shaƙƙiya taliya Hausa wanda ake sama daddawa wanda ake kai fulawa a markaɗo ta acita. Sannan kuma ina masifas son alkubus inci shi sosai shima.

Lokacin da nake wanke kayayyakina, ina yin wanki tun da safe irin sakwkwannan, haka irin karfe shida da rabi ko bakwai din nan kafin rana ta fito. Domin in yi in gama saboda ina da uzirrrika kuma in an maido wuta ina so in natsu in yi guga. Shi ne lokacin da nake wanki.

A'a Ina so. Anyi komai da ka kwai gani kama taki saboda ba abinda ke zama dindindin. Dole mana ka kalla saboda wata rana zaka gan ta tayi haske. Wani lokaci irin gab da mangarbara dinnan ka ga ta canza. A'a ana so sosai ma Alhamdulillah.

Na fi son Katsina City Restaurant, yana ɗaya daga cikin best gidan abincin da na fi so saboda sun iya abinci, ko ba komi abincin su duniya ne ga ƙanshi, ga launi, ga arha kuma ga kyau. A'a, na fi son shi gaske.

A'a, ba ni da su. Ina naga kuɗin da zan tara tsaba? Sai su kuɗi duk lokacin da ka same su kashe su ka ke yi. Amma muna addu'a Allah ka kawo mana dalili, ka yi mana budin da za mu tara kuɗin mu ma. Shi ne kawai bayani amma yanzu kam da sauƙi babu gaskiya. Saidai ace, Alhamdulillah.

Ya danganta da yadda na sha hoton lantarkin. Wani lokaci in na sha ta da yawa nakan biya dubu biyar, dubu uku, dubu bakwai. Wani lokaci kuma in ba a sha ta ba da yawa, akan biya dubu biyu, dubu huɗu. Ya dai danganta da yadda ka sha wutar a wata.

A'a haba diye na cokali, ai hatsuna ma guda biyar su ma cokali. Ni na hira ne mama in ci da hannu gaskiya saboda kafin ma in ɗauko cokalin wani ɗaukan lokaci ne amma da na yanke hannuna cikin minti kaɗan nayi nayi na gama. Shi ne bayani.

Ina amfani da kwano, da roba, da rariya, da ƙwariya, da cokali, da ludayi, da mabarki, da kwando da kuma fante. Kaba abin da ban yan aiki dasu.

Gidan mu dai gidan gargajiya ne, jan kasa ce saboda ko ba komi akwai rumbu. Mu irin shi ne gidan mu, gidan kasa ne gaskiya ja ce, ba wata kala ba jan kasa ce muke da shi a nan gidan mu.

Na'am, ina son in ga na buɗe tagar ɗaki, domin za mu fi shan iska. Tabbas ina son ka saya an ga na buɗe tagar ɗaki domin mu samu iska sosai yadda ya kamata.

Na'am, ina fidda tufafi in ga wanda ya fi yi min kyau. In sa, domin ni gaskiya, na fi son atamfa. Ba ni son leshi ko material. Na fi bukatar atamfa ko mun ƙanƙantar ta koda ta roba ce, ni na fi sha'awarta.

Na'am, ina yin ciniki a kasuwa idan ta samu. Saboda wani lokaci ana samu, wani lokaci kuma gaskiya sai a hankali. Shi ya sa kullum muke yin addu'a Allah ya kawo kasuwa mai albarka. Amma dai ana cikin yanayi gaskiya sai addu'a.

Ina amfani da waya tecno irin wannan wadda ake ce ma fiber two ce ko three. Irin ta dai ina amfani da ita tekkno ce amma ina son Allah ya buɗa mun in canza in sayi babban waya nima kamar yadda kowa ke amfani da ita.

Ina yin abun da ya kamata, in kare martabata, mutunci na, da kuma abin da ba a rasa ba, se mun chi Martaba tafi kuɗi aka ce ko, shine bayani.

Ya danganta. Wani lokaci za'a iya kiranka emergency cikin gaugawa katafi ana neman ka. Wani lokaci kuma za a aiko ka zo ana nemanka. Ya danganta gaskiya. Kosau biyar kosau, ya dai danganta. Wani har sama da sau takwas ana kiranka.

Na fi son Allayans amma in son samu ne, zan fi so ace a dawo da Rahama biredi irin wannan wanda ake kira bugun ƙato na cikin unguwa. Ko menene na kowa biredi amma yanzu ina son Allayans amma dai in son samu ne na fi so Rahama biredi.

Ya danganta da yadda ɗakin yayi dauɗa amma A rana daily, in kayi shara ɗaya zuwa biyu ƙwaƙƙwara ta isa. So ya danganta, in kamar yaran basu nan zaka iya sharar ka sau ɗaya, in kuma suna nan ka dinga yi kana tishi sama da sau uku ko sau huɗu har sau biyar ma yi kake.

A rana za ka iya shan ruwa fiyo wata sama da leda biyar bakwai takwas. Ya danganta de yadda kake jin kishirwa, amma kamar irin wannan lokacin tunda sanyi ake, za ka haye gari biyu wuce sau ɗaya sau biyu in ka sha zuwa sau uku ma ya isa.

Ina tuƙa miyau a cikin dustbin ko kuma in samu, ya sunanta? Tissue in sa, sai in yadda in ci. Amma dai a ƙa'ida inda aka fi sa miyau shine a cikin dustbin. Shima dustbin ɗin nawaje kamar tsakar gida, ba wai na cikin ɗaki.

Gaskiya babban buri na a aiki in ga Allah ya wadata ni, ya ɗaukaka ni, ya azurtani in ganni da kuɗin aiki na, in keta hazo kasa me tsarki, in je in yi ɗawafi gaskiya inanna yana ɗaya daga cikin burirrukan da nake so Allah ya sa in cika su da aiki.

Na'am ina tauna goro amma ba wai da yawa ba irin kamar ciyaka in ta tashi ko kuma shi da yake irin a kwaɗayi wanda zai shigo ka gan ka ce ɗan bani ka gutsura ka tattauna. Na'am ina cin goro sosai ma.

Ina sayan zogala, ina sayan rama, ina sayan yadiya, ungu dudu, kauci, kuli, cehwane, albasa, kuɓewa, kuka, barkono, tashi. Al wannan ba abin da ban sayi sai dai in ban gane ba sai goba, magarya, kanya da saura.

Gudun fanka da na fi so gaskiya kamar irin na lamba ɗaya dinnan wanda fa fa fa fa fa fa fa ɗin na, mai sakin gudun nan da iska shi na fi so. Saboda idan ka ce lamba biyu ko uku ba ta ma juya sosai bari tayi gudo shine kawai.

Na fi son tufafin auduga saboda shi ko ba komi yana da laushi. Idan ka sa kuma ga jiki, yana bin jikinka yakan jima. Shi kau na siliki ga kwasai yayi da sauran abin da ba a rasa ba amma na auduga gaskiya ya fi.

A'a zaman ƙauye yafi binni, a ƙauye duniya ce saboda koba komi ka ci abin da kake so, duk na gargajiya kuma ka zauna a ƙarƙashin bishiya ka huta, ka yi barcinka, ka je ka tatsi nonon shanuwa ka sha, ka ci zogale, ka ci ungududu ka ci yaɗiya. Zaman ƙauye yafi binni kwanciyar hankali.

Ina ajiye su a inda ya dace kamar cikin durowa, lakake nan ta tebur. Kana iya jawo shi ka sa abun ka, amma kafin ka sa sai ma ka samu fayil ko envelope ka saka sannan ka ajiye abin ka. Shine bayani.

A'a zan iya. Idan na samu dutsuna na ɗaga shi sama dede santa inda nake zan in na willa shi zai yi nisa sosai. Don ce shine zai yi nisa sosai ba kaɗan ba gaskiya.

Abincin gargajiyar da na fi so shine dambu. Dambu da ake cewa dambu kashe mai zari wanda ake yin shi da masara ko shinkafa. A'a, dambu duniya ne, ba ma wanda ya ji zogale ko ya ji rama'a. Ni kam na fi son dambu.

Ya danganta ga koke-koken da aka kawo, saboda shi koke-koke ya danganta, kamar ana iya kiransa a ce cases, ya danganta da irin kukan da aka kawo da kuma irin shawarwarin da mutum zai bayar wa ɗanda za suyi tasiri masu ma'ana.

Na'am, ina bada shawara gaskiya ba ƙarama ba kuma ba kaɗan ba. Ya danganta ga abin da aka tambaya ko aka yi magana. Ya danganta ga yadda mutum zai bayar da amsa shi da shawarwaran shi. Ina bada wa gaskiya ba kaɗan ba ma.

Na'am, ina ƙaruwa sosai ma saboda ai ita waya kamar rayuwa ce, kamar rayuwar ɗan adam ce saboda yadda za ka kula da rayuwarka, so ita ma haka za ka kula da ita saboda sirri ce, sirrin ka ce. Gaba ki ɗaya wata waya, waya sirrin mutunci.

To, na fi son baƙar jaka saboda ita baƙin jaka Zaka iya haɗa ta da duk kala abin da kake so, ko fari, ko baƙi, ko ja, ko brown, ya dai danganta koma wace kala ce ita Baƙi ya yi.

Daga inda, nayi assalamu alaikum bayan sallar Asibahi tun daga lokacin na fara aiki har kuma abin da hali yayi. Zan bani can bani can ban dauke wancan ba. Zan ajiye wancan kahin ka ankara sai ka ga dare kuma yayi.

Aa haba dai wani irin tafiya da sauri? Ai tafiya a cikin aji a cikin sulo tafi. Amma tafiya da sauri sai kace zaka tashi faka faka. A'a bana tafiya da sauri, tafiya a hankali a hankali kayi komai naka cikin natsuwa shine duniya amma tafiya da sauri sai kace wani fankama fan.

Abin da za a ce sai Alhamdulillah saboda shidde zafi gaskiya hayyacien mutum ke fita. Ya ji kamar duniya ma, Yane, Yane wani ma lokaci gaskiya kasa kake kwanciya ka rika jin sanyin kasan yana taɓa kasan nan kasa muka yi bacci.

Na fi son alkalami saboda shi alkalami yafi amfani fiye da fensir saboda shi zakai rubutu ga jikin allo, ka yi a jikin takarda sannan ka biya buƙatun ka. Na wan dai-dai ma ta yassara yadda ake so.

Muna magana da abokan cinikina lafiya lau. Muna da kyakkyawan mu'amala dasu kuma muna da fahimtar juna. Shine bayan yadda muke yin alakar mata kasuwanci ta bani in ba ka. Muna da alaƙa mai kyau dasu.

Gaskiya na fi son wasan tsallen igiya wanda ake yin tsalle dinnan. Ana wannan na mutum biyu na kaɗa kai kuma ka shiga a tsakiya kana tsalle. Yana burge ni sosai. A'a, wannan ai duniya ne gaskiya wannan tsallen igiya.

Yadda muke yi a wurin aiki shine kamar in rubuta saƙo, in ba masinja in ce tafi ka kai ma wurin wane, shi kuma ya rubutu ya bayar a kawo mani. Ta haka muke yin wannan ɗin saƙo, sadarwar saƙo.

Na'am, tabbas ina cin tafarnuwa, saboda tana maganin sanyi, da maganin infection. Zan ci ta a cikin abinci, zan ci ta a cikin barkono, zan ci ta a daka daddawa, a zuba a cikin miya. Tabbas ana cin tafarnuwa sosai.

Ina amfani da social media, gidan rediyo irin Su vision FM, ina amfani da irin su Sahara da KTTB da NTA to ta Nike.

Ya danganta. Wani za ku iya yin waya, wani zai iya aiko maka da rubutu, wani zai iya aiko maka da saƙo cewa yana son ku haɗu. Za ku tattauna kan maganar kasuwancin ka. Shi ne yadda dai ake haɗuwa da abukkai.

Suna da dama, ina yin shara, ina yin wanke wanke, ina dora girki, sannan ina wanki, ina yin abinci da yankansu Aliahudu sauran abin da ba a rasaba.

Alhamdulillahi murya na ni a hankali yake, baya da ƙarfi sosai amma yana da a hankali sai dai zaki shine bayanin saboda mu irin ba irin ta masu manyan wannan maryam bane. A'a mu namu a hankali yake muryanmu.

Guda ɗaya, zuwa biyu dasu nake amfani gaskiya saboda sun ishe ni zaman dai duniya, an ce su ne kawai ba ni wuce ɗaya zuwa biyu. In su, in za su wuce ɗaya ma ko zuwa biyu gaskiya.

Na'am ina kunna wa idan ta kama. Wani lokaci kuma gaskiya bana kunna wa. Na fi son in yi zamana a cikin duhu saboda zan fi samun natsuwa da kwanciyar hankali, kyandir ma ni ban cika kunna shi ba sosai gaskiya.

Na'am, ya danganta ga yadda batir ɗin yake. Wani yana kamawa idan an kunna duk da ya tsufa, wani kuma baya kamawa sai dai a yi haƙuri a yarda shi ko a sake sabo.

Na'am, na fi so in zauna gaskiya bisa tabarma saboda ko ba komi tabarma za ka miƙe ƙafafun ka sosai ka zauna lafiya, ka ki shingiɗa a kan tabarma. Gaskiya na fi so in zauna a kan tabarma.

Ina amfani da vaseline ko to bluesil. In bashi ba, ina amfani da ƴan gurguwa wadda aka fi sani da Stella ɗinnan wata unguluwa. Fanti ina amfani da bluesin ko Stella da su nake amfani da.

A to de, a to duniya ne saboda ko ba ku mi za ka ci abinka da mai da yaji, za ka sa daddawa, ka kwaɗa ka ci abinka. Za ka sa mashi kuli shima ka ci abinka ka koshi ko kafin ka sa ma miya ka ga shi tuwo gaskiya.

Habade bani son abinci gaskiya akan titi. Ni ba ma mutunci bane ba, a kyan dai abinci ka ci shi a cikin gida, a cikin gidan ma a ɗaki, a ɗakin ma kuma kai ka girka. Gaskiya a'a, na fi son cin abinci a cikin gida, bana son cin abinci kan hanya.

Na'am, muna ajiye su sosai ma. Idan ka je kamar kana da original kana zuwa ka yi photostat, ka kawo da su waɗancan ainahin ka ɓoye su kuma waɗannan waɗanda suke matsayin kaman photostat sai ka ajiye su. Dukka dai ba wanda ba a ajiye.

Masha Allah, ina kammala aiki a lokacin da na ƙarasa Komai, cikin ikon Allah. Dan da nan in kammala abubuwan da nake yi, sai in nemi wuri in samu natsuwa in zauna. Alhamdulillah, gaskiya ina kammala aiki cikin lokaci.

Na'am, sosai ma. Ai ita kamar wani abin annashuwa ce. Lokacin da zaka ji ka ba daidai ba irin ranka ya ɓaci dinnan, zaka iya yin abin ka. Wani lokaci ma ba ka san kana yi ba gaskiya.

Toh, ba laifi za'a ce, amma dai duk katako ne a jikin su irin ya fuffuto. Amma dai in son samu ne dai, ai kana son a samu kuɗi a gyara. Amma ba laifi ana ji gaskiya, saidai a hankali amma ba laifi,

Na'am, ina karanta jarida sosai ma, yadda ya kamata. Ai sai ka karanta jarida sannan zaka san me duniya ke ciki ko? Sai ai abubuwa da dama wanda mutum bai taɓa jarida ba bai diba ba, sai yaji abubuwa da dama yadda baiyi tunani ba.

Na'am magana gaskiya nafison shayi saboda shine shayi zaka sha a banka ka koshi a cike shi harda succittasu macaroni yanzu zaa samu shayi gasiya yafi.

Na'am tabbas, ina son abinci mai tashshi yadda ya kamata. A'a abinci mai tashshi yayi saboda ko ba komai, ɗan raɗadin tashshin zai hana ka yin wasu abun amma abinci mai tashshi yayi ba ƙarya. Shi ne ka.

To! Na fi son kama irin lokacin banyan sallah a zahar zuwa la'asar, ya fi rasikiya saboda wannan shine lokaci na natsuwa dai ba hayaniya ba kome hakan ya fi gasikiya.

Ya danganta da inda za a yi amfani da tsintsiya. Akwai inda yaga, zaka iya sa amfani ka saka tsintsiyar kwakwa, akwai kuma inda zaka iya sa tsintsiyar laushi ka yi amfani da shi. Amma ni na fi amfani da tsintsiyar kwakwa gaskiya.

Tabbas ana cirewa, danganta da inda za a shiga a cikin gida. Kamar idan zaka shiga ɗaki, ai dole ka cire su ka ajiye nan bakin ƙofa. Kamar idan zaka shiga wani ɗaki ai dole ka shiga da shi. In zaka shiga kicin ma haka, ce tabbas ana ajiye.

Ta ya danganta da yadda mutum ya zo neman taimako. Akwai mutumin da in ka gan shi kafin ma ya ru tambaya ko ya roƙi kai kanka ya kamata a ce ka taimaka mashi. Akwai wanda kuma shi ganin ka zai yi kafin ka ba shi shi har ya tambaya ka taimaka mai.

Na'am, ina son in ɗauka hoto sosai mana. Ba ma kamar ace, irin wannan wanda ake ji masu na ɗin nan. Yafi kyau gaskiya, akan normal hoto ina so sosai ba laifi.

Na'am. Ai babu wanda ba ya son haske, me yasa ake son fitila? Kowa yana son haske ai ba mai son duhu. Me yasa ake addu'a Allah kayi mana tsari da duhu? Ai shi ya sa ake neman tsari a ko da yaushe.

Na fi son lemu, kankana, abarba, aful, goruba, taura da kwakwa da wannan magarya da abarba. Ina son su sosai gaskiya.

A'a, ya danganta da yadda ƙura ta fito. Kamar idan a cikin ɗaki ne, zaka iya sharewa sama da sau biyu ko sau uku. Kamar haka su kitchen, tsakar gida, zaure ya danganta gaskiya.

A ah, gaskiya na fi son kiɗan gargajiya. Irin na biki dinnan ina son shi sosai domin shine ya fi a in ana yin magana in aka yi ta a cikin waƙa, to ka san me ake nufi gaskiya. Na fi son na gargajiya irin na Hausa.

Na'am ana samun ta sosai ma yadda ya kamata ba ƙarya gaskiya ana yi ce saboda ko ba ko ne idan ka hau kwamfuta zaka iya operating ɗin ta yadda ya kamata ana yi gaskiya ba ƙarya.

Na'am, ina jure barkono mai yaji yadda ya kamata saboda shi in ma ka sha shi, dolle ka ka riƙaji bakin ka ya ɗaurawu kana toshi ne amma ina shan tashi miyaji gaskiya ba ƙarya.

Na'am, ina sawa ba karya gaskiya. Ina sa agogon hannu yadda ya kamata. Saboda wani lokaci in ya zaka diba ba sai ka tsaya wani diba diban ma kasan ko ƙarfe. A'a ina sa agogon hannu gaskiya ba karya.

Lafiya lau nake jagorantar mutane. Ina jagorantar su ta, kamar sadarwa, ta communication ce amma lafiya lau nake jagoranci yadda ya kamata.

Abin da ke ba ni ƙwarin gwiwa ga aiki, gaskiya ni bana son in ji ana babu kuma bana son in zama ma mutane liability wanda kome sai an bani. A'a, ina so nima a ce abu na wane sedai ni zan bada, sai abinda nake, wannan kenan, kwarin gwiwa.

Brown masu ruwan ƙasa ƙasa, in ce brown ne gaskiya. Suna da kwalliya mai ruwan madara madara sannan kuma suna da fulawa mai ruwan ƙasa sosai. Wance sune kalan labulallakin mu.

Aah muna rufewa saboda tsaro. Kullum ba dare ba rana ce shine kawai bayani ce. Kullum muna rufewa, kullum ne ba dare ba rana.

Na'am, akwai su sosai ma. A kan tara mata a ce ayi addu'a. Ce ai shi ma na manufofi ne na alkari, sannan ai in za a samu haɗin gwuiwar wasu da abun ya fi haka ko ba gaskiya.

Na'am ana yi, aiko tafiya ma a cikin gida motsa jiki ne, ɗaukar bokiti, ɗaukar abun da duk ya kamata ma a je a ji a yi girki. Shi ma kullum cikin motsa jiki ne wannan, inda ba zaune kake ba jo kwance. Yawo ma a tsakar gida motsa jiki ne.